Kuregeya, mana minye sa'uya, banen yana gizo ta zo. Yaya yaƙi are, mi ya sauka ka, mi ya bace kaɗa ku kaninta. Banen ɗan wanna nawa ne, tunani daga ƙarfe. Jiguna ne kawai, bana aiki da rina a sa'unan banen.

Ku bayyana gari ko unguwar da kuke zama. Uscu na nufin farawa mutanen na yawa, mai ya ke saya? An sa shi dami. Kade ku kanan ca ta ɗan yin nimun nanoni tuwo na nida karfi ci guda ne kawai manne kuke zama.

Akwai anya dafa abinci da aka gyara da ita a iyalinku. Wash chona nina fulawa, zinci abinci na ina ci abinci, shikafa na tuwo, dige ina ta chito, yaya koki koya wazzaku ba China.

Yaya kuke shan ruwa? Duk yini ya ba lafiya. Tunani na farawa a nawa gode. Na gode yaya kuke tunawa da ga inda nawa suna. Ya aiki ne kuke shan ruwa? Bana aikin sha ruwa.

Ku gaya mun wanne game da abincin da kukefi so. Bashi tunanin in fada ba, ya dan da no sa, yaƙi, boyaki da fice, ya buce kuke ci. Manna naira ɗari zanci a ruwa a waina.

Jejje zai kura wani cawara an kawo al'amari. Buyi buya wasu tunanin farawa wani al'amari, njaku fada, min ba azu ku, min ba za ku fadabba. Waya me buya wani cawara. Yanyan zaku.

Y aya makwabtan ku suke? Wasu tunanin farawa, cike dunun ku kaso ne, yayya uku taimakon juna ya wuce kuke duba. Banna makwabta ana suke na darina yayya uku a huka so ne.

Ku gaya mana game da al'adun bikin aure a yankinku. Wa suce tunanin farawa? Wane nawa ya sari yake? Me ya sauya? Minna, aboki ne na dari, ana so ya msha in daga. Ana tunanin farawa.

Ku bayyana man wanne yan zanzan kasuwa mafi ku zai dangannare daga inda zai fara, inda zai juwa, inda zai gani anyi anya, ban na bayyana manin yan zanzan kasuwa mafi kusa.

In ganin ku, ya yawanci kaiwa ki yawo. Da bankin wake shuke, bashi tunanin farawa. Ya wuce kuka je a karice, ni kuka gane min zaku zaba. Kada ku karanta, ta bayan da wannan nan ne.

A yi kun da ku ke yi a ranna sunan da wuƙa lokaci nawa, wasu sunaye na farawa, wannan nawa, wannan ya fi, wannan yamfinya da ko ki za ta kaɗai ko ki rinta daɓin yadda muna nawa ne sunan da ƙarifi tak gudu ne kaɓoyi.

Ku bajen na, yadi ake shirya abincin na baƙi. Me ake fara kowa ba, ya kabo ba wa yake kabo wa. Shin dole nin yanke zance, hana aiki bada nari nan ga baƙi, bayyanin yanda ake nan.

Ku gaya manne gemin da shangwanda yake kusa, wasu tunanin farawa me ake shayarwa, wa yake rike ce son nan bannabanci na kira kukininta ta hanyar wannan nono tunani da aka rife guda ne kawai.

Jiya kuke taimakon wa kaku idan ba ku ji daɗi a ba, a nan daji ba, bana a kwino taimakon kuke yi wa kuke koya ana a kwai na egon na ban damuwa in gane ki ai.

Kugaya bana abinda kuke jin a yi don gobe, bana abinda kuke yi yar wuyan kamun da racin lafiya ba lafiya. Ana mi kuke yi da fari ko wa kuke kira, yaya kuke kwanta musamasa da ankali.

Wacce cawarren zaku banba ku da yakizuwa na Ankara na Afirika, wacce tunanin farawa, nan zaku kai shi, me zaku baci yanci, me zaku yi gangari a kai, kaɗa ku karanta ta bayan damun da nono.

Ko gaya mana gamin da yawon da kuke madama inganta, masu tunanin farawa, me kuke zaba, me kuke son yanzu, me kuke koya, akwai shegidan buri, babbar rubar banza.

An gani ku min kariba na, ba ku yake nufi. Hana wasu tunanin fure ba. Me ake yi? Ina kwana, ina ke ji? Hana min yaƙi ba ce ya ya hau keji. Bana yau ke nan nufi kariba ku gani kuna akwai.

Kugaya, gamin da awara, wasu tunanin farawa da ya akeyi, ina ake shaya da amin akeyi ba na a na da riyi na lokaci na a wainin na jagora.

Ku gaya mun yanda dada, mina, taki, shafannan naƙuna, wasu tunanin farawa, yaya ayoyi shuke, yaya kuke shirya, miya ke da buya. Ana akwai shafannan da minanyan da uku.

Han gane ku iska mai kiyata nan da muhimmanci sosai. Wasu tunanin nafadawa na ina iska ta kai dan ya ƙiyawo, shauna wa ko ki fita, ya ya ko ki jimba bacina bana.

Min ku ke fada idan ku na neman gafara. Don ku ce ku ne wasu tunanin numfara. Waɗanne kalmomi mi kuma mmku ke yi, me ake amsa wa? Kada ku karanta ta hanyar waɗannan tunani da karfi, shigo da ni kawai, ba hankali na.

Wanda ni, sau tu ku a keji an gidan ku, duk ku gini. Washe tunani nun farawa da cafe, anan da ranna a da dare, bana ke dukuna. Kanance Jamaniyan da wanda noni. Tunani da karifi da gura ne kawai.

An gane kumya kamar ta anga dawan, gyaradaga al'ada, bashe tunani, numfada, wuce al'ada, yayya ake gadawa, me ake bacewa, kada ku karanta, ta bayan damuwa nanoni, tunani da ƙarifi, guda ne kawai.

An gani ko miyakin shagwuri yan zamu gira? Washu tunanin fanawa. Mutanen kurkuku yana ndabuka lokaci nawa? Kun sa ban ji a kafan gani guri ana lokacin zan ji abincin nan? Gidan nena ki zo nan.

An gani kuwa min yaƙi taimakawa mutum ya daidaita shi ta lafiya. Wasu tunanin farawa abincin kuwa ake ana aiki ina ci abinci, shiga fana tuwo, shiga fana tirafesi a wurin iyali.

Kugaya, mana gameda aiki masanna'anta, basu tunani nan farawa, wuce ma sanna'anta. Sa'o'i nawa mu yake da buya? Kyale ku karanta, tambayan da munnana ne, tunani da aka rufe, tabura ne kawai.

Yaya kuke rokon taimako? Ta gaba ne wasu tunanin na farawa. Yaya kuke feda? Yaya kuke roko? Me kuke bayarwa? Kada ku karanta ta bayan damuna. Tunanin da kalifi ta gudanar kawai bane aiki.

Kugaya, manengami da gayayen da ake amfani dasu wajen wanke wasu tunanin mafarau. Wandanin ganye ina ake samu da ya ake amfani da kada ku karanta ta hanyar dabam da wani tunani da ya karfi.

Ku ga ya mana gami da ye tu wane wasu tunani na farawa. Daga ina ake samun ƙassa? Yaya ake gizawa? Akeyi? Anin, zan ci abubuwa. Ina sha a ruwa. A fura da yinunu a ahuyi.

Yaya kuke sauraron waƙa? Ba su tunani numfawa. Ina kuke saurara yaya kuke jaɓa tariɗawa? Ana ahwi zan ci abinci na. A'a zan ci abubuwa. A huna malam ka zo nan.

Ku gaya mana yadda ya shuke a jejin kure masu tunanin farawa ana wa ya kirkirowa domina da ake sarawa. Karaku karanta ta bayan namun ɗanomi tunani da kalifi ta guda ne kawai.

Ko gaya mana gamin da kilichi. Ana hawa kilichi na fiza. Bana zan ci abinci a kilichi suya. Bana yaya ake yi na ake saya. Ya wuce ake cina a abinci da ni rina aiki. Ba an kalina.